Umm, na fi son takalmin fata. Eh, na fi son takalmin fata saboda yana da kyau sosai kuma yana daɗewa, yana jimawa sosai kuma yana mana kyau sosai. Suna da design masu kyau kyau. Shi ya sa muna son takalmin fata. Eh, ni na fi son fata.

Ehh ina da hannu wasa kunne mu, sako dikala kalale. Akwai sako na tafiya, akwai sako na ziyara, akwai sako na wasa, akwai sako na mitin na zama, akwai kuma sako.

Murya ta tsaka tsakiya ne, ba ƙarfi sosai kuma ba a hankali sosai ba. Tsaka tsakiya ne. Zan iya magana wanda ana ji a ko'ina kuma ana fahimta, ana gane wa. Ba yi da ƙarfi chan sosai kuma ba shi da ƙasa low low low sosai. Tsaka tsakiya ne.